To, mu dai wurin da muke ci abinci a wurin aiki. To, ai aikin namu aikin kamfani ne kuma wannan kamfani suna da kantina haka wurin da kowa na zuwa ya ci abinci. In ka zo za ka ci abinci ka wuce. Ba wai sai ka biya ba. Albashin nan za ka dinga ci amma karshen wata za ka biya kuɗin. Ai wannan kuɗin ya zama dole, ba za ka iya tsallake wa ba wallahi. Ba za ka ce wai ba za ka biya ba. Dai ana gai, ana kai karshen wata haka za a kai list ɗinku. Domin idan ka ci yau za a rubuta, gobe ka ci kuma a rubuta. Ai ba za ka iya daujin ba. Ai wannan ya zama tabbas. To yanda ake yi, ana biyan kuɗi karshen wata za a kai list ɗinku, a bi a cire kuɗin. A ba mu abincin kafin su biya mu ma kuɗinka. Haka suke yi ba. Kafin ka ji alert sai an cire wannan kuɗin. Ya zama dule. Ba wai mutum zai ce wai shi dai ba zai biya ba. Zai ka ce wai nawa ka ci? Ai wannan ba zai yiwu ba. Dule sai ka biya. Ana biyan kuɗinka, ana cire ma kuɗi, ana bayarwa. Ai wannan haka take. To gudan aikin ɗinmu muna da ɓangare dai ake cin abinci. Ni dai kullum ina zuwa wurin. To amma akwai wata rana ina zuwa aiki da bi ci abinci. Na je da abinci na, in na ci shikenan, yau bai zan kawo muku kuɗin ba. Domin wannan ya zama bashi. Kuma bashi bai da kyau. Mutum ya dinga cin bashi haka ɗan. To me ke sa mutum ya dinga cin bashi? Shi ne mutum a waye gari ka, ka dubi aljiwun ka sai ka ga ba ko me ajiye ba. Ai wannan zai iya sa mutum ya ci bacci. Zai iya sa sosai mutum ya ci bacci. Ai bashi ba ƙaryayaɓa bane. Tabbas ba ƙaryayaɓa bane amma ya mutum zai yi? Dole ne sai mutum sai ya ci bashi fa. Kowa na iya cin bashi. Ai wannan ba a rubuta akan mutum na waye wannan mutum shi kaɗai zai dinga cin bashi. Ai wannan bai zai yiwu ba. Dole mutum ya dage, ya sa wuri na zai yi.

Ko zan iya jefa dutse zuwa nesa? Ai wannan ƙaramin abu bane. Wallahi ƙaramin abu ne. Ni dai zan iya jefa dutse daga nan zuwa nesa sosai ma. Ai ni tun ƙaramin yaro lokacin na gwada yadda ake, na koya sosai ma yadda ake jefa. Domin lokacin da muke makarantar firamare, lokacin akwai wani babban mongoro a firamare ɗin mu. Yawancinmu hawo suke yi, sai su hawo wannan icce. Amma ni dai ba zan taɓa hawaba. Ko ina da wannan mangoron take a sama. Wallahi sai na jefe shi. In na yi jefa sai na kawo shi ƙasa tabbas. Ai wannan na iya wannan sosai ma. Allah! Na iya wannan. A ce wai abun ne Allah ya ba ni ƙin. Allah ya ba ni wannan. A ce in dai abun ina ka ce wannan jefa ne ka jefa. Tab. Na iya wannan sosai ma sosai. In na jefa wallahi sai ka yi mamaki. A ce wai in tageta ɗin wannan abun kawo wannan abun ƙasa. Ai wannan ƙarami abu ne a wurina. Wallahi ƙaramin abu ne. Na iya wannan. Wa yansu ba su iya jefin nesa, sai dai abu kusa. In dai abun na kusa da su to shikenan sannan za su iya jefa. Amma a ce wai abun na cen nesa ina ba za ka taɓa zanta ba. Ba za su iya ba. Koma ka kira su ka ce ma ba za su iya ba. Koma gaskiya ne. Ai wannan jefa ai ni hin jefa ba kowa ke yin wannan abun ba. Ba kowa zai iya ƙiran a ce wai ka yi jefa daga nan zuwa, zuwa kamun daga nan zuwa bakin rafin nan. To bakin rafin nan a wurinmu yana da nesa haka. Kamun bakin rafi haka yana da nesa. To an ka ce ma wai ga abun da za ka yi, ka yi kaza, ka yi kaza, za ka iya wannan? To. Ai duk wanda bai iya ba bai iya ba ƙeɗam. Duk wanda ya iya ya huta. Duk wanda ya iya ya huta wallahi.